A'a ina jin hayaniya in ana surutu, ana ihu, ana wani abu ta kusa dani shine nike jin hayaniyan wanda yake damuna. To abu ne wanda in ana yi dole ne kaji, to baya taɓa ɓoyuwa.

Aaa ina amfani da Truecaller saboda tura message a sakonni ba mutane sai kuma da wanda shi kamar ina amfani da WhatsApp da kuma Facebook, aa su Twitter, su Instagram da sauransu duka.

Eh, ina da sa hannu a wasu sakonni daga wajen aiki. So, idan an rubuta so zan sa hannu kafin nan sai a kai wa shi shugaba ko kuma inda za a kai a yi aiki da shi, zuwa ko banki ko wasu wurare haka. So ina sa hannu. So, don yana da muhimmanci sosai.

Ta ai birni da ƙauye ko'ina da dalilin da ya sa mutum zai so ya zama a gwajin. So a ni dai in za a ce na fi son zama a birni domin akwai abubuwa da yawa da mutum zai ci moriyar shi a da kuma fiye da zama a ƙauyen. So wasu abubuwa ana samun su da wahala gaskiya.

Ah, muna da madubi da yawa gaskiya a gida, domin kasan gidan da akwai samari da ƴan mata iyayen wanka. So dole za a samu madubi, inda idan an gama wanka za a fita za'a ɗan duba yanda mutum zai sa kaya komai ta yi kyau ko kuma ta yi daidai. Inda ake so in babu sai a gyra su ah. Madubi yana da amfani sosai, so muna da su da yawa. So kusan kowane ɗaki a gida akwai a madubin nan.

Eh, a zahiri ina son kallon faɗuwar rana domin yana da kyau sosai. Wataran nakan ɗauki wayana, je kawai in ɗauki hoton shi. Sai inzo ina kallo acikin wayana tunda yana da Camera me kyau faduwar rana abu me kyau ne wanda mutum zaiso ya kalla don abun ban mamaki ne da abun ban al'ajibi. In ka ga irin wayoyin abubuwan haka suna faruwa.

Chab, kallon wata da dare ai mu ne so ai. Ko da muke yara ma kallon wata da dare yana da kyawo nah har ana ce a farin wata daga wawa, sassan yanda muke wasa da shi da dare, yin abubuwa da yawa. A'a, kallon farin wata da dare yana da kyau, za ka ta tuna ni. Ya aka yi, ya haka ya kasance yanda yake haske da sauransu abubuwa da yawa za ka ta tuna ni a kai. A'a, kallon farin wata yana da kyau da dare.

A gaskiya na fi so na je da wuri amma ya danganci idan program ko kuma aiki ko kuma abinda za a yi a gwajen so shi zai saka na je da wuri. In ban je da wuri ba to da dalili a amma na fi so a koyaushe na kasance da na je da wuri saboda in shirya, in yi abin da ya ke ni, in gama na dawo.

A nafi son safiya domin da safe in na tashi ina nan fresh da ƙarfina da kuzari. So duk abin da nake so inyi, zan shirya shi. Inyi plan, in make sure that na, ah, nayi abubuwan kafin nan, ah, rana tayi. Ah, naci ma duk buri na. In rana tayi zafi sai in dawo na ƙwanta ina hutawa. Na gama duk abubuwan da zan yi tun da wuri. So shiyasa nafi son safiya din domin yafi mutum yayi aiki da safe kafin nan wajen ya ɗanyi zafi rana ya fito wanda bazan iya yin abubuwan ba.

A gaskiya na fi son kiran bidiyo domin, me shi yana gani na, ni ma ina ganin shi munayin bidiyo so koda muna da nisa sosai sai inga kaman muna kusa tare kawai. Domin ina kallo sa, shi ma yana kallo na. So ba wani abun da zai iya ɓoye mun ko kuma zan ɓoye wa me shi. So ina yin kiran bidiyo ta WhatsApp, ta Zoom da sauran, fannonin.

Eh ina cin salati domin gaskiya ina son cin kayan ganye sosai. Ah yana da amfani a jiki sosai. So ina cin salati akan shinkafa, to a yayyan ka shi sai kuma nakan yi shi kawai da su karago da sauransu. Ah, ah aci salat din haka da yaji.

Eh, na fi so in zauna a, na fi so in zauna a birni ba dai kauye ba, don zama a birni din yana da abubuwa da yawa da mutum zai ci moriyan shi fiye da kauyen. Domin babu wasu abubuwan a can gaskiya rayuwa a wajan babu sauƙi, yana da wahala. Za ka nemi wasu abubuwan ka rasa. So ni kam mini ya zama a birni dai ya fi a kauye, shine kawai.

Eh, ina son shan madara domin yana da kyau kuma yana da amfani a jiki sosai. Tunda ba wanda na shanu bane, ba wanda aka yi ne daga kamfani ba. So, madaran nonon shanu, so wancan yafi ɗaɗi amma wanada aka yi na kamfani ɗin ma, ina shan shima, yana da kyau. So ina-ina madar-- ina shan madara, ina shan madara.

Eh, nakan sanya bel kullum ah da shike irin aiki ko kuma wuraren da nake zuwa da kuma irin kayan da nake sawa suna bukatan na dinga sanya bel kullum. So na sanya bel kullum a domin in ban saba zai iya sauka kayan a jikina kuma kuma dole zanyi zanzaro wato ɗan mara. So shi ya sa nike sanya bel ɗin.

Bana kunna sanarwa na app domin yakan yawancin dame ni a abin da nake yi, so bana kunna shi. Ah, wasu kan sukan yi amfani da shi amma nikan bana kunnawa domin kullum wayana yana kusa da ni, so duk gani sa ko abin da yake shigowa nakan gani da wuri, nakan, ah, nakan ansa. So ba dole sai yayi sanarwan ba.